Ta yanda nake magance matsala wajen aiki hanyoyi daban-daban. Na ɗaya, magance matsala wajen aiki ta wurin tunani. Idan zaka magance matsala ko da ta wurin aiki ko kuma ta wuraren zalkehari, duka yana nan hanyoyi ne da dama da zaka magance matsalolinka. Kuma yana so ka zama kai mai haƙuri da kullu yaumin, idan ba ka ba baƙa haƙuri a wajen aiki, suna rakaba tafin da ake so ba. Idan kana da haƙuri, zaka magance damuwa ta wurin natsuwa da kuma bada shawarwari da kuma nasiha. Ina magance matsaloli ne ta wurin nasiha da kuma bada shawarwari. Duka abin da ya kamata a yi shi akan lokaci, a yi shi akan lokaci. Idan dan uwanka yayi maka abinda ba ka so ka iya mishi, idan an samu matsala ko kuma damuwa kayi tunani, ka yi zurfin tunani domin ka magance matsalar nan. Idan ba haka a ƙarshe, za ka yi kuka. Magance matsaloli ne ta wurin damuwa da kuma zurfin tunani da kuma nasiha da kuma sauraro kuma.

A'a, ina shan ruwa kullum ya kai sau biyar ko sau shida haka nan. Domin shan ruwa a jiki yana da matuƙar amfani sosai. Idan tun baya shan ruwa sosai a jiki, haske ya watarana zai kwantar da shinta fiye da mai. Sani shan ruwa yana da matuƙar amfani. Ina shan ruwa kullum a rana sau bakwai ko kuma sau takwas. Dallilin da yasa yake shan ruwa kullum sau bakwai ko takwas domin yanayin weather da kuma rana. Idan wata rana ba ka shan ruwa da yawa, fitsarin ka ma za ta canja. Zaka ga fitsarin ka yayi ja, kai baka san me yake faruwa ba. To yawan shan ruwan nan da ba ka yi ya ita take dama fitsarin ka ya zama ja. Kuma abubuwan da ka ke yi kuma yana sa duk abubuwan da ka ci ruwa yana taimakawa da kuma yana ba ka nasara da kuma ƙarfin kiji a jikinka. Domin idan ba ka shan ruwa da aka fuskance damuwa da tayawa a rayuwanka. Mu zama masu shan ruwa kullum. Me ni ina shan ruwa sau bakwai ko kuma sau takwas. Shan ruwa yana da matuƙar amfani a jiki. Ina shan ruwa sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar, sau shida, sau bakwai, sau takwas. Sau takwas nake shan ruwa a kullum. Kullum shan ruwa takwas yana da matuƙar amfani a jikina sosai.

Eh ina amfani da sauro net. Domin sauro net ne da matuƙar amfani ta wurin kiyayewan jikinka kuma lafiyan jikinka. Idan zaka yi bacci dole ka ɗaura sauro net in ba ka ba sauro zasu cije ka kuma karga wannan ya dama maka cututtuka da yawa jikinka. Wanda basa amfani da sauro net gaskiya abu ne mai matuƙar dama wa jikin su. So ina basu shawara su yi amfani da net, a ɗaura sauro net kullum da daddare a kwanta kuma duk abun da yana a zamana ana amfani ne da sauro net. Ni ina amfani da sauro net. Amfani da sauro net ina yi kullum domin yana da matuƙar amfani da amfani da sauro net. Idan ba na amfani da sauro net idan sauro ya cije ka da daddare gaskiya abun bazai zama da sauki a jikinka ba. Eh baka cutuka da dama a jikinka. Magaganan ka jama kanka wani illan da bai kama tafa. Da na je asibiti a ce ai sauro ne suka cije ka da yawa. Ba za a yi ma ba baka amfani ko kuma magani ba. Ka zo ka naɗa baka a ƙa'idodin da aka zo ka yi su a gida. Na ce ma ka ɗaura sauro net da daddare. Ni ina yi amfani da sauro net.

Ina yin wanka na kullum. Rana safe ɗare na kanyi wanka na kullum. Kuma wanka yana da matuƙar amfani. Ka ta wanka kullum. Dumin ba haka ba idan ba ka wanka kullum. Ko da ka fita cikin mutane za a ce maka wane kana wari. Ba ka yi wanka ba kan nan ka zo nan. Amma idan ka yi wanka ka je, za a sance wa eh kai fa kai sabtace ne. Kullum kana wanka. Safe rana dare da yamma kana wanka. Ni ina wanka na kullum. Kuma yana da kyau ka yi wanka kullum a kan lokaci. Ya zamana ka yi wanka da safe kan nan ka je wurin aikin. In ka dawo daga wajen aiki ya kamata ya zamana ka yi wanka ka kwanta. Kan nan ka yi bacci ya zamana kai ma za ka yi wanka kan nan ka kwanta. Wanka na da matuƙar kyau. Ina wanka sau biyar ko kuma sau shida a rana. Ni ina wanka sau biyar ko kuma sau shida a rana. Ina yin wanka na kullum kullum a kan lokaci. Wanka na da matuƙar amfani. Ina yin shi a kan lokaci.

Eh ina yin tuƙin mota domin karan kai na baba na direba ne. Idan baya nan nakan dauka mota in tuƙa ko kuma ya aike ni cikin gari inje in siya mai kayayyaki da yawa. Nakan dauka mota na inje in tuƙa, na iya tuƙa mota, kuma mota ba wani abu bane wahala a tuƙin shi. Idan ka iya rikewa ka ya komai ba zai baka wahala ba. Ni ina iya tuƙa mota kuma mota kana matukar amfani domin ko ba ka da kuɗi, kana da mota yan mata za su bi ka. Eh ni ina tuƙa mota, ina tuƙa mota, eh ina tuƙa mota ni. Mota ina tuƙa shi kuma ina son mota sosai. Tuƙa abu na da kyau, ina tuƙa mota eh da rana safe domin ni direba ne. Ina tuƙa mota kullum kuma karan da ya kamata kuma na fi son tuƙin dare. Ina tuƙin mota, ni in na ina tuƙin mota tire da rana safe, yamma tuƙa rana ina tuƙin mota kuma ina son mota sosai.

Ni ina amfani da Huawei Y5, Huawei Y5 domin yana yin kuɗi. Ba rashin kuɗi ba rashin kuɗi sosai. Shi yasa na ke amfani da Huawei Y5 domin yana matukar taimaka min. Ba abun da ba ya yiman a waya na dinnan kuma ina jin daɗin shi. In nake amfani da shi. Ina amfani da Y5, Huawei Y5 2019, Huawei Y5 2019 kuma ina son sa sosai domin yana mun abubuwa da dama da ban tsammani zai yi ba kuma yana mun akan lokaci kuma yana tafiya sauri da sauri. Huawei Y5, Huawei, Huawei Y5, Huawei Y5, Huawei Y5 kamfani ne mai matuƙar daraja kuma ina so wannan kamfanin su cigaba da amfani da shi. Mun kasa kasuwancin su da shi. Wannan wayar na da matuƙar amfani kuma ba wani laizi ko kuma yana wani abu kaɗankaɗan ba. Yana abu da sauri da sauri. Ina amfani da Huawei Y5 2019.

Eh, wanne wadanne apps kake amfani da shi sau da waya? Akwai abubuwan da nake yi akan waya, sai da waya. Akwai apps da yakamata ai su sai da waya. Domin idan ba da waya ba akwai na ɗaya akwai WhatsApp, na biyu akwai Facebook, na uku akwai Instagram, na hudu akwai Twitter. Yanar gizo da dama ina amfani da su akan waya. Domin suna da matuƙar amfani, zaka tura sakonnai, zaku haɗu a yanar gizo, zaku haɗu da abokan abokan arziki. Domin ku sadanta tare ku da su, kuyi zumun tare da su. Domin a duk abin da kake rayuwa nan, ya zama na kana amfani da yanar gizo. Kulluyaumin ku sa sasantu da ƴan uwanku dare da rana. Ina amfani da WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter da sauran apps da ake kamata na fi so. Kuma duk a kansu ina amfani da su.

Wato dai kayan ci ci da na fi so a lokuta da dama idan ban samu abubuwan da nake so ba wanda nake ci su suna nan kaman haka ayaba, doya, lemun tsami ko kuma kaji. Nakan ci waƴannan na abubuwa nafi son su sama da tuwo da kuma sauran shinkafa da kuma sauran abubuwan da ake yi domin suna da matukar amfani a jikina sosai. Idan ban ci wancan abubuwan ba to gaskiya bana samun kaina daidai ba. Ni ina son kayan ƙwalamai ƙwalamai su kaji, su ayaba, su doya, su shinkafa da sauran kayan haɗin da ya kamata a yi shi domin ni bana son abubuwan da za su sa jikina bai zai maida ni yadda nake so ba. Yasa ni bana fresh bana abubuwa da dama a rayuwa bazan gane kaina ba. Ni ina son kayan kwalamai kwalamai.

Ni ina son soya ƙwai ba dafawa ba domin dafa ƙwai ba ya burge ni ba. Ina son soya ƙwai. Soyawa yana sa shi yayi daɗi sosai. Zanyi haɗashi da abuwar dama in soya amma dafawa wannan sai ka ɓata lokaci da dama kan nan ka gama soya shi. Ka ga wannan ɓata lokaci ne. Ni ina son soya ƙwai ba wai dafawa ba. Dafawa baya sauri kamar yadda nake soyawa. Ni bana son dafawa, bana so. Na fi son soyawa. Dafa ƙwai yana ɓata mun lokaci. Koda zan je wurin aiki zai ɓata mun lokaci. Gwara na soya yanzu yanzun nan in sa shi in cire zafin sa amma dafawa wannan sai yayi sanyi ka ɓare kuma cikin shi bayi da wani daɗi sosai ba. Ni ina son soyawa. Dafawa bana so, bana son dafeffen ƙoyi baya burge ni. Bana son dafeffen ƙwai domin ƙwai nan baya burge ni. Na fi son ƙwai wanda aka soya.

Kulla yaumin ni san tafiya na da ƙafa baya wuce kilomita bakwai ko kuma takwas. Ni ina da sauri a wajen tafiya musamman ma idan dan je wajen aiki ina tafiya sosai kuma akan lokaci in isa akan lokaci. Tafiya na ina yin sa ne da ƙarfi kuma akan lokacin da ya kamata in isa wurin da naje akan lokaci. Nisan tafiya na da kafa kilomita bakwai, kilomita bakwai ko kuma takwas nisan tafiya na kenan domin idan na ran je samu kaina a wajen da bai kamata ba a kan lokaci ba bana ɓata wancan lokacin. Ni san tafiya na da ƙafa kilomita bakwai ko kuma takwas domin yana da matuƙar amfani ka yi tafiya da sauri domin cika muradenka idan ka ji za ka yi tafiya a hankali a hankali ba za ka isa wurin da kake so akan lokaci ba. Kilomita bakwai ko kuma takwas nake tafiya. Nisan kilomita na bakwai ko kuma takwas domin idan aka je wajen aiki dole ka yi tafiya mai nisa kuma da ka yi tafiya da kai kilomita bakwai ko kuma takwas. Idan har kai ba ka samu abin da kake so ba gaskiya to wurin da za ka je ba me nisa bane amma wurin da za ka je me nisa dole ka yi ka kai ta wannan lokacin. Kawa kanka lokaci ka yi sauri ka je inda za ka je da wuri kuma ka samu kanka akan lokacin da ya kamata. Amma idan ka ce za ka yi tafiya a hankali kilomitan nan ba za ka je shi akan lokaci ba kuma haka ɓata kanka lokaci. Gwara ma da ka zauna a gida, gwara da ka zauna a gida tafiya akan lokaci akan kilomita akan lokacin da ya kamata a wajen da ya kamata a je sosai domin in ba haka ba gaskiya idan kana tafiya a hankali ba za ka je wurin da zaka ke so ba kuma nan gaba ba za ka samu nasaran kaba. Faɗuwa ne ba wai nasara ba. Tafiya da nisa ni nafison kilomita bakwai ko kuma takwas kuma wannan muradi na ne nake cika shi. Kilomita bakwai ko kuma takwas nake nisan tafiya na.

Eh ina iya jefa dutse yayi nisa domin hannuna yana da matuƙar ƙarfi sosai idan na jefa dutse yayi nisa yakan je wurinda ban tsammani ma zai je a kan lokaci ba domin hannuna dogo ne kuma ni dogo ne ina jefa dutse yayi nisa sosai kuma kan wurin da na jefa kuma wurin da na sauke su yayi fadi awazin dai fadi jefa dutse a wajena ina jefa wa yayi nisa sosai domin dutse ina ɗaukan dutse ba mai ƙarfi ba domin idan dutse mai ƙarfi ne bazai ma gudu daga keso ba ni ina jefa dutse da nisa sosai kuma yana zuwa a kan lokaci kuma yayi nisa sosai ina jefa dutse dai nisa sosai kuma yana da kyau ka jefa dutse ba manya ba kana na kuma yayi nisa sosai da dama so da dama wai sosai na jefa dutse ɗan kaɗan haka zan mai je sauka nan ko kuma a nan amma in ka jefa dutse dai nisa dai saukar nisa ina ƙeso yaje dai jamaka da nisa ni ina jefa dutse dai nisa kuma yakan nisa sosai.

Eh ni ina cimma manufar talaucina a lokacin da ya kamata kuma ina cimma manufar talaucina dai dai ga muradina. Eh ni ina cin matukar, ina cimma wa kuma a san da ya kamata. Haka idan kana da manufar da yawa rayuwanka dole ka bi rayuwanka bisa kan lokaci a lokacin da ya kamata. Amma idan ka ce za ka bi shi a gurguje gaskiya duniyar ba zai tama daɗi ba. Cimma manufa kuma ba ya so ka sare ka sare da wuri ba. Domin idan ka sare da wuri me wataƙila nasarar da kake so yana nan gaba yana nan zuwa. Amma idan ka sare da wuri wataƙila ma nasara ma ba zai ƙara zuwa ba domin ka sare da wuri. Amma idan ka buga ƙarfin ka ka ce eh kai fa muradi nan fa hekaci kashi kuma a kan lokacin da ya kamata. Kaga idan kana wannan muradin ka na tunawa da Allah kuma Allah ya ce ba za yashe ka ba, dole marin ka nan zai cika kuma ba za ka taba kariya ba ko da kana neman kuɗi ne kada ka taɓa karaya ba. Ka zama mai ƙarfin, zai ne mai ƙwazo. Ka zamana kai ma kana neman kuɗin da dai babu rana Allah zai cimma manufarka.

Eh ina son karantar littafi domin a lokuta yanzu idan ba da tare da karantar littafi ba, makarantun ba a samin shi da sauki ba. Za ka iya zuwa makaranta nan gaba, za ka iya zuwa ka je ka karanta abubuwan da dama. Akwai abubuwa fanni-fanni, tsama da za ka je ka karanta a nan gaba. Kuma idan ba tare da wannan karatun ba, nasaran ka ba zai je ba. Amma idan ka sa karatu a gaba, abubuwan da hakki ne ma muradun ka za su cika. Kuma wajen zamana kai ne mai karfin gidan ku, mai tallafa muku, mai bada shawarwari. Barai zaman kai rayuwan ka abu ne mai kyau yake cimawa a rayuwan ka. Kuma ya zamana kai mai son haƙuri ne da kuma nasiha da Allah yake ba ka. Kana zaman kai mai haƙuri ne idan ba tare da haƙuri ba makarantun ma ba za ka je ba. Amma idan ya zamana kai kana da haƙuri, mutane za su kalle ka, eh wannan fa yaro ne mai hankali. Za'a iya ba ka wani abu da ya kamata a magaskiya. Idan bakai ba haƙuri ba ne, rayuwar nan ba za ka ci shi da sauki ba. Mutane za su ƙi ka, ƴan uwana za su ƙi ka.

So takwas ko kuma su goma a rana ki rubuta rahoto domin rubuta rahoto yana da matuƙar amfani. A lokuta idan ba ka rubuta rahoto ka ajiye su domin nan gaba za su yi amfani. Amma ka ga idan ba ka amfani da rahoto wani ma zai cutanka ba ka sani ba. Amma idan akwai rahoto a aji komai da su nuna ga bayanai, ga kuma abubuwan da faru ga lokacin da aka yi kuma bai yi sai musa ba domin ga rahoto a rubuce. Ni ina rubuta rahoto sau goma sau takwas bayan da ba ta kama wa. Idan a waja jan aiki ne rahoto kam kullum aka rubuta kullum nan toh yakan kama rahoto sau goma ko kuma sau ashirin. Amma idan makarantu ne rahoto ana yin sa kullum, kullum domin idan babu rahoto laɗ-laɗ ɗalibai ba za su ji abin da malamai suke yi ba. Kuma alƙalin mai makarantar shi ma bai samu duk abubuwan da ke cimawa ba domin zai na yi abubuwa bai zai sani suke zuwa ba. Amma kaga idan ka tara da rahoto abubuwa zai haske mu.

A wajen aikina, ya zaman na wajen aikina sabce ne wuri ne mai son zuwa da kuma wani sha'awa. Idan kana barin wurin aikinka mai kyau da kuma gani kyau mai sha'awa, mutane kwastomomi za ka yi su da sauri. Amma idan zaman ka yi ba ka gyara wajen aikinka, kullum yi kana barin aiki da datti, ka ga mutane ba za su zo su zo domin su yi, sai su zumunci tare da kai ba. Domin abubuwan da kake yi ba su jin daɗin zama. Amma ya zamana kai mai kulawa, yawan yi mai gyara wuri ne, za ka ga ayyukanka suna tafiyar daidai yadda kake so. Kuma idan za ka zama na, za ka na samun mutane masu sayan kayanka. Ni wajen aiki aikin mu yana kyakkyawan gani da kuma kyakkyawan halaye na masu aiki. Domin domin ba ka tarbiyyantar da su ba, ba za su ma abin da kake so ba. Ya zamana ka mai kula ne.

A ni na fi son tufafin auduga ba na siliki ba, domin tufafin auduga yana da matuƙar amfani sosai kuma yana da kyaun gani. Yana da matuƙar amfani a wajen kaya kuma idan an yi shi da auduga yana sawa, a sa kaya masu kyau da kuma kayan fesawa. Kayan auduga yana da matuƙar amfani sosai. Ni na fi son tufafin auduga domin yana da matuƙar kyau sosai. Domin a kullum yau ma yanzu kayan auduga da ake yi ba a samu su daga dashi ba. Domin idan an yi ta da auduga ake same shi da kyau amma kayan siliki kan ba a samin ta da kyau. Ni na fi son kayan auduga, kayan auduga yana da matuƙar kyau da kuma amfani. So da dama shi ake amfani shi yanzu kayan auduga domin yana da matuƙar amfani. Wanda baya amfana da kayan auduga ba bai more rayuwa ba kuma rayuwar bata more shi ba. Ni na fi amfani da kayan auduga, kayan auduga.

Ah, 'yan nayi karban bakko, ina karban bakko da hannun dama saboda a kullum mujajen aikin mu ana matuƙar yin amfani da bako to ka ga kuluyaumin za ba da bako ya kamata ka zama mai hankara kuma tunani ka ga ma da wayo, da a ka karɓa bakon nan da wayo. Domin bako yana da matuƙar amfani idan daka sa kaya ko kuma zaka je wani tafiya mai nisa, zaka yi amfani da bako ka sa kayayyakin ka kuma yana dan taimako sosai baya yagewa da wuri. To ina amfani da karban bako da hannu dama, kuma bai kamata babba ya baka abu ka karɓa da hannun hagu ba, shi yasa kulliyaumin ake amfani da hannun dama domin karɓan bako. Abu ne mai kyau sosai da ya kamana mu na yin shi kuma ya zamana ya zamayi rana mu ziyartiya muyi amfani da hannun dama karɓa bako. Ni ina karɓan bako da hannun dama kuma ya dace keke abu mai kyau in karɓa da hannu dama bako ke nan.

A yanayin da na fi so shine in sami wuri mai haske da kuma abu ya kamata ka yi shi a lokacin da ya kamata. Ka sami yanayi mai haske ba yanayin da za ka sami kanka a wajen tunani ko kuma furci ka saɓa ma maganar Allah ba. Ni nan na fi so yanayi mai kyau da kuma cuɗanya da juna. Domin idan ba ka abuwa mai kyau da Allah baya so, ba za ka same shi da sauƙi ba. Yanayi na rayuwa yana da kyau ka yi shi inda mutane suna so kuma ya zama na yanayin da ka fi so ko kuma dare ko kuma rana. Ni na fi so yanayi mai kyau in same shi a lokacin da ya kamata. Yanayi mai kyau yana da matuƙar amfani a wajena kuma ina son shi a ina nake so. Yanayi mai matuƙar amfani kuma yanayi ba na zafi ko na sanyi ba. Na fi so yanayin sanyi kuma yanayi na samun ƙayatar rai da kuma morewar rayuwa. Ya zama na kullum ƙayi, mai hakuri ne da kuma tausayin juna. Ya zama na kai mai son addini ko kuma mai biyan buƙatan al'umma. In zamana ni inason kowa da ya kamata a rayuwan domin in gane su kuma su samu.

A'a, bana sanya turare don ayuka domin bai kamata ka sanya turare lokacin da za ka yi aiki ba. Bai da kyau kuma bai sa ka jikinka da yana wari kala haka haka. Amma idan ka sanya turare lokacin da za ka fita wajen aiki ko kuma za ka fita makaranta, irin wancen lokacin ne kamata ka sa turare a jikinka. Amma idan kana gida lokacin ayuka, ka da ka zamana ba ka sa turare a jikinka ba domin ba zai sa jikinka yai ta ƙanshi sosai ba. Domin dai sa wancan abubuwan aikin da kake yin nan, za ka samu ci gaba da haka ka na jin ƙanshi yana damin ka jikinka. Ni bana sa turare lokacin ayuka. Ni ina sa turare domin lokacin aiki ko kuma lokacin da zan fita ayuka ko kuma makarantu ko kuma abu wadatama, taro ko kuma wurin aure ko kuma wajaje daban daban da ya kamata an gayyace ni ko kuma mintin na kan sa turaren nan a lokacin. Amma idan ayi lokacin ayuka ne bana sa turare domin baya ƙanshi da ya kamata ba. Amma mutane su ce ana so lokacin da za ka fita ka sa turare kannan ka fita. Wancan shine kamata lokacin da ya dace ka sa turare. Domin da idan kana ayyuka kar ya zamana domin turare ma zai zo ya kare kuma kudi ba zai zo da wuri ba domin ka sai wani.

A'a gaskiya bana so wurare masu hayaniya domin ko da raka yi bacci wannan wurare masu hayaniya za su dame ka. Amma idan ka samu wuri mai tsabta mai kuma natsuwa za ka zo jajin zaman ka wurin. Amma idan ka samu wuri mai hayaniya kuma bajin yara hakan nan kullum suna wasa amma idan ka samu wuri mai hayaniya ba zan dai bai ma daɗin zama. Kada ka samu wuri mai hayaniya ba wuri mai hayaniya masu hayaniya ba. Wurare masu hayaniya, unguwanni masu hayaniya gaskiya basa zama zaman lafiya. Amma idan ka samu wuri mai hankali, mai natsuwa kuma mai zatircewa anguwa, taka samu wurin natsuwa ne wurin da za ka zauna ka huta, ka ci abincin ka, ka samu ka yi wanka ka huta. Amma idan ka samu wuri wurare masu hayaniya, rayuwan bata zoma a yadda kake so ba. Mutanen za su na dame ka wancan kuma yakan dama faɗa da juna a unguwanni. Amma idan ka samu wurare masu kyau, za ka ji daɗin zama a unguwar can kuma mutanen za su ji daɗin zaman ka. Yazama na kai mai hakuri ne duk abun da dama ka karka rama ba. Zama na kai mai tausayi ne duk abun da mutanen suke ka tausaya masu. Zama na kai kuma mai kulawa ne duk abun da mutanen suke ka taimke su da ba su kula ba. Kuma ka zama a wuri mai hayaniya ba.

Eh ina ajiye wa kafin bayananku, bayananku gaskiya shine wato ne a rayuwan nan. Yazama kai mai hakuri ne idan ba ka da hakuri, muradun ka ba za su cika ba. Yanzu muna kai duk abin da rayu a shirye ka kai yaro ne mai kirki ka samu abarbarun ka saman. Baya nan masu kyau, idan kuma ka ajiye bayan ku, yanasa matukar amfani sosai kuma eh ni ina amfani da su. Domin idan ya zamana kai ana taimaka kai, kai mai rai ne kulomi sunan ka ya ɓace a anguwan can kenan. Yanzu muna kai ba kira ka da wannan sunan ba ko ka kai ga abun da ba ka yi ba an zana a shirye gare shi. Ya zamana kai mai hakuri ne ka daga sa kanka awajen gulatin da bai kamata ba. Ya zamana duk abunda kakeyi ya zamana kai mai tsoron Allah ne. Ya zamana kai gaskiya ba za ka yabu a same ka ciki ba. Ni ina ajiye kayan fin bayan ku.

Eh, gaskiya a kulum ina so ɗakina ya zama da haske. Kar ya zama ɗakinka da duhu ba ko kuma yayi datti ba. Domin gaskiya idan ɗakin ka yana zama da duhu kullum, mutane baza su zo su ji sha awan shiga ɗakin ka ba. Amma idan ɗakin ka ya kasance da haske kullum, zai zama na mutane suna mar main zuwa da kuma suna jin dadin zama a ɗakin ka. Ni ɗakina da haske sosai. Kullum yana zama na da haske ina shara, ina gogewa kuma ina yin wasu abubuwan da ya kamata domin ya zama da haske. In sa sari domin ya zama da kanshi, in sa lab ɗaya in gyara, in yi shara, in gyara gadona, in sa kayan kanshi a ɗaki, in fesa turare, in yi abubuwan dama a ɗakin can domin ɗakin ya kasance da haske. Amma idan kullum kabar ɗakinka da duhu ba ze zama da kyau ba kuma mutane baza su zuwa ba amma idan zama a ɗakin ka da haske, watto ma mata ma zasu na zuwa ɗakin ka. Amma idan ɗakin ka da duhu baza su na zuwa ba. Ɗakin ka gaskiya bazasu na zuwa kullum, baza su na makallan kai kazani ɗakin ka ba haske.